Yaya kake tafa? Gaskiya wannan ni cikakken. Bahaushe ne, amma wannan, eh, wannan abun, wannan tambayar kai ban isa na amsa ta ba.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? A'a, gaskiya bana sanya tunatarwa domin ayyuka. Saboda duk ayyukan da zan aiwatar da su, kusan suna zayyane, ƙwaƙwalwata ne. Kowacce rana da sanyin safiya ina zayyana ayyukan sa zanyi a cikin ƙwaƙwalwata to shi don haka bana buƙatar sai na, oh, sai na sami tunatarwa don aikata wannan ayyuka.

Kana jurewa borkono mai yaji eh inda ido ne ina iya jurewa kuma abinci ne? In na ji da yajin ya yi yawa, to sai na sa daidai yadda yajin ba zai dame ni ba.

Kana buga rubutu da sauri? A waya gaskiya ina buga rubutu da sauri fiye yanda baka tsammani. Amma a kwamfuta in rubutun zan ci ma tsakasaki wajen saurinsa.

Ana biyan kuɗi ta waya, eh ana iya biyan kuɗi ta waya, sannan kuma ana iya biyana ta waya. Ba abun da ba na yi da waya.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau amma ba wai dan ina so ba. Ina sanya tabarau domin bani da kyakkyawar lafiyar ido.

Kana kunna kyandur a gida? Salam alekum. Eh, ina kuna kunna kyandur a gida. Ina amfani da shi ko da yaushe.